Eh muna amfani da net ma'ana sauro, amma ba sauro yake ba ana kiranshi da gidan sauro ma shi net, shi net, ana kiranshi da gidan sauro muna amfani dashi sosai da sosai. Duba da inda muke akwai sauro sosai da sosai sabida haka muna amfani da net kuma sometimes ma muna amfani da mosquito coil wani magani ne na a shi sauron.

Eh gaskiya ina sanya hula, ina sanya hula akai-akai musamman ranar Juma'a in zan je masallaci zan sanya hula in ana wani taron biki ko na aure zan sanya hula saboda hula ita ce kamala ko cikar mutum musamman musum musulmi. To yana da kyau ace yarika saka hula duk inda za ya sabida rufe kan shi.

Yanzu dai ina da takalma ƙwara huɗu, ma'ana guda huɗu kenan. Sai kuma na bautar ƙasa guda huɗu. Ina da takalma guda takwas kenan yanzu haka maganar da ake. Ina da slippers, ina da sandals, ina da cover, ina da rubber shoes kala biyu, ina da boot na NYSC kala biyu da jungle boot da kuma normal Toms boot. Ina da su wanda aka bamu a can gurin bautar ƙasa.

Ai ni gaskiya, fim da nake so in kallo na farko shine Nigerian Film. Nigerian Film yana ɗaya cikin fina-finan da nake son kallo sosai da sosai. Saboda kana kallon Nigerian Film akwai abubuwa masu muhimmanci da kake ƙara amfanowa da su ko kake amfanowa da su. Wannan abubuwan sun kunshi ilimi, lafiya da dai ko wane fanni. Kana amfana da wannan fim ɗin. Kuma ina kallon Indian Film gaskiya shima haka amma an fassara shi da Hausa. Ina jin daɗin kallon shi sosai da sosai.

Ban fiye cin abinci a wurin aiki ba gaskiya, sai dai nakan sha ruwa a can amma dai ban fiye cin abinci ba. Idan na fita daga gida tun kafin in fita daga gida nakan samu wani abu in ci amma idan na je can wurin aiki gaskiya ban fiye cin abinci ba. Nakan bari sai na dawo kuma in sake ci.

Eh gaskiya ina rubutu da sauri to amma dai bana yin shi sosai da sosai irin da yawa ɗin nan. Sabida ni ko me nake yi ina yin shi a taƙaice yadda mutum zai fahimta. Bana yin shi irin da yawa ɗin nan ya zama mai tsawo haka. Ina yin rubutuna da sauri sannan kuma ina yin shi amma ina yin shi da sauri amma ban yin shi da yawa.

Eh sosai da sosai ina bada shawarwari, ko ince shawara a aiki musamman idan mukaga wani yayi wani abu wanda ba daidai ba mukan kira shi mu bashi shara mu nuna mishi abin da yake yi ba daidai ne ba. Sannan some time kuma wani lokaci mukan kira student muɗan basu shawarwarin har kar yau da kullum domin su amfana su ma.

To ina gaishe da mutane ta hanya da dama, musamman idan musulmai ne na haɗu da su bayan muka gani daga ganinsu za mu yi sallama. Ina kwanan ku? An tashi lafiya, ya ku ke? Ya gida ya aiki, ya hutawa, yacin dadi. Wannan ita ce hanyar da muke gai da jama'a.

Eh, ina tafawa ta hanyar ɗaga hannuna in tafe da mutum in muka haɗu da shi. Musamman idan mun ɗauki tsawon lokaci bamu haɗu da mutum ba. To idan muka haɗu da shi, ya na kan ɗaga hannuna mu tafa da shi ya muyi musabaha. Na ce, "Ya ake ciki?" ya ce, "Lafiya lau." "Kwana biyu lafiya lau." Ya ka ke dogon lokaci bamu haɗu ba. Ashe kana nan.

Na goge so haƙora na so biyu ga rana da safe idan na tashi. Da safe na yi wanka na dawo zan goge haƙora na kuma idan da yamma zan kwanta bacci shima nakan goge haƙora na saboda yana da muhimmanci sosai da sosai. Yana ƙara lafiyar haƙora sosai da sosai. So nakan yi amfani da wannan lokacin da safe da kuma dare.

Eh muna da bokiti kusan ƙwara biyar. Bayan haka kuma muna da wani dogon bokiti irin babban bokitin nan shi wannan ana cika shi da ruwa. Muna amfani da su wurin yin wanka, wanki, sauran kuma ajiye ruwa a cikinsu.

Ice cream ɗin da na fi so shine normal ice cream wanda ake haɗa shi da madara sannan kuma ya kasance mai sanyi ne wanda ake irin masu ɗan keke nan na turawa sukan sayar da suka yawo suna sayar da. Ina son shi sosai da sosai gaskiya saboda yana daɗi tun muna yara mu kan sha shi kowane lokaci.

Na gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar riƙe gaskiya da amana, da kuma sai da abubuwa masu kyau na gari, tare da kuma riƙe gaskiya da amana. Kuma bana zaluntar kowa da kowa. Nakan saida abu mai kyau. Bana cutar jama'a wurin saya.

Eh wayata tana cika ajiya sosai da sosai. Nakan ajiye abubuwa da dama irin su files nawa, hotuna nawa, videos haka da kuma sauran abubuwan tarihi dai nakan ajiye su a cikin wayata sabida tarihi domin wata rana maybe ina buƙatar su nakan duba ciki in binciko su sai inyi amfani da su.

Launin da na fi so shine launi na fari, sabida fari shine favorite nawa shine abun da na fi so. Ga baki daya in za mu maka duba kaya na za su kasance duk mafi yawancinsu farare ne sabida na fi son launin fari gaskiya sabida fari launi ne mai kyau.

Gaskiya ban cika cin abinci a gurin aiki ba, sai dai ruwa kawai nake sha gaskiya. Saboda da na fita daga gida na ci abinci shikenan. Bana sake kuma cin wani abinci sai na dawo. Amma a can gurin aiki banfiye cin abinci ba gaskiya. Manfe cin abinci ba a can gurin aiki.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai da sosai. Da yake ma ni asalinmu rundawane mu to ka ga mun gadi dambe to nakan ɗaura ƙulli sosai da sosai. Na iya ɗaura ƙulli kusan kala uku, da wanda zan ɗaura hannuwa na gabaki ɗaya da kuma wanda zan ɗaure in hiddo babban yatsa na gabaki ɗaya irin wannan ne aka bige mutum da shi sai ya faɗi.

Ehh ƙwarai kam. Ina, gaskiya bani rera waƙa lokacin wanka, sabida baya ke da kyau ga mutum a ce yana wanka kuma yana rera waƙa hakanan bai da kyau.

Eh, gareni dai gaskiya rana mafi kyau a mako ita ce ranan Juma'a. Domin ita ce rana da muke zuwa masallaci domin mu gabatar da Sallar Juma'a. To wannan rana ita ce rana mafi muhimmanci a gareni. Musamman dai kowane musulmi ma zan iya ce cewa wannan rana, ranar ta Juma'a ita ce rana mafi muhimmanci.

Eh gaskiya a cikin kayan marmari abunda nafi so shi ne kankana. Ina son kankana sosai da sosai sabida tana da inganci da ƙara lafiya a cikin jikin mutun. Kankana wata abu ce ta musamman wadda take ƙara lafiyar jiki, tana maganin cututtuka kuma na dama. Shiyasa ina son kankana.

To hanyoyin da nake bi gurin tafiya wurare hanyoyi daban-daban ne na kan yi. Idan guri baya da ni--nisa na kan yi amfani da ƙafata in je. Idan kuma yana da nisa na kan yi amfani da abun hawa mashin ko kuma mota domin zuwa wannan guraren. Amma dai idan guri bai da nisa ina tafiya ne da ƙafafuwa na.